Eh ina kunna tsaron batiri, saboda kiyayi batiri. Na da ka ƙarewa gaba ki ɗaya, inda ba kowane lokaci ne muke samun wuta ba, shi yasa nake kunna tsaron batiri. Ina kunnawa saboda in yi manajin chaji na shi yasa nake kunnawa, ƙwarai ina kunna tsaron batiri.

Nakan zuwa kasuwa sau ɗaya a sati. Nakan zuwa ne a cikin weekend, ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi, ranar da ba ni da aiki. Wannan rana ce da nake zuwa kasuwa. Nakan je ne a cikin weekend domin siyayyar abubuki, abubuwan buƙata ta na yau da gobe. Shisa nake zuwa duk sati sau ɗaya.

Wai, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda ina da mantuwa a wani lokutan. Shi yasa nake tanye sanya tunatarwa don ayyukana inna tuna sai in yi. Lokuta da yawa na kan saka lokaci in sa tunatarwa, idan na sa tunatarwa, to idan tunatarwar ta buga to na sani, sai in tashi in je in yi aikin da zan yi.

Shakata ta hanyar lokacin hutu, mun fita wuraren shakatawa na gida garinmu, mu je mu wuta, mun shaƙata ta hanyar ziyartar filayen wasanni, mu kalla wasanni, mun shaƙata ta hanyar zuwa sinima, mu yi kallo, mu kan shaƙata ta hanyar abubuwa da dama a lokacin hutu.

Aikin gidan da nake yi kullum ina yin aikin shara kullum a gida, sannan ina yin aikin wanke wanke da mofin kullum a gida, sannan ina yin girki shima kullum a gida. Ina yin nau'in ayyukan gida kullum kamar girki da shara da wanke wanke. Su wannan kullum ne sai na yi su.

Kwarai ina amfani da net domin kariya daga sauro, saboda a yankinmu muna da sauro sosai. Shi yasa nake amfani da net domin kariya daga cizon sauro da kuma kariya daga karɓar cututtuka daga cizon sauro. Shi yasa nake amfani da net saboda ya kore min sauro, sauro, ya yi min maganin sauro, sannan kuma in yi bacci cikin salama, in yi bacci cikin jin daɗi ba tare da sauro ya cije ni ba, ya saka mun ƙwayar cuta. Wannan dalili yasa nake saka net.

Ina son kayan daki, kayan daki irin na katako wanda aka yi da katako piyo mai kyau nan kasar waje. Ina son kayan daki irin wannan. In kasan kayan daki da gado babba 6x6 sabida in walwala, in kwanta akan gado mai kyau, inji da daɗi. Shiyasa nake son kayan yan kasar waje.

Eh ƙwarai ina amfani da kunnan waya nakan yi amfani da shi idan zan yi ji wa waƙoƙi, yin zan ina sawa sani da kaɗin dama mutanen da suke kusa da ni. Sannan ina amfani da shi ma idan ina cikin jama'a zan amsa ƙira. Sannan ina amfani da shi idan zan yi kallo a wayata nakan saka shi domin in galla ni kaɗai, in ji sautin ni kaɗai ba tare da na damu mutane ba.

Ina son yanayi na damina. A duk cikin yanayi ina son yanayi na damina sannan ina son yanayi na hunturu wato sanyi. Wa'inna yanayin guda ne ina jin daɗinsu. Ambi da ni mutumce wata ba na son zagi Shi yasa na fi son yanayi na damina da yanayin sanyi.

A'a, ina sanya safa amma ba kullum nake sanya safa ba. Ina sanya safa a yanayin sanyi kusan ko da yaushe da yaushe nakan sanya, saboda yanayin sanyi. Amma idan aka bar yanayin hunturu, nakan daina saka safa sai lokaci lokaci. Ko idan zani wurin aiki ko kuma kawai idan na ji ina son sakawa in zani unguwa.

Nau'in abincin da na fi so shine abincin Yarabawa, sakwara da miyar agushi. Ina son wannan nau'in abinci domin yana burge ni, ina son shi sosai da sosai kuma ina jin daɗin cin shi a raina. Shisa nake san, sakwara da miyar agushi, yanzu bayan wannan kuma ina son shinkafa da wake, da mai da yaji na gargajiya. Abincin shinkafa da wake da mai na gargajiya, yana min daɗi sosai a raina. Kuma yana burge ni, kuma ina jin daɗin cin shi. Wa'innan nau'ikan abinci guda biyu, ina son su sosai da sosai.